Eh ragowar abinci yawanci akwai abun da muke kira almajiri mu a nan Arewacin Najeriya. Eh in ka cika rage ya ishe ka kuma bayan da za ka yi da shi, za ka kira almajirin nan ka ba shi, shi ma zai saka a bakin salati. Za ka samu lada kuma shi ma zai ci ya ƙoshi. Ka ga ba ka banzantar da abincin nan ba, ba ka ɓarnatar da abincin ba kuma. Kuma ka ba wa wani amfani da shi.

Ina sayan abubuwa da yawa a kasuwa. Ina sayan kayan miya a kasuwa, ina sayan nama a kasuwa, ina sayan kayan sakawa a kasuwa, ina sayan yaduna a kasuwa, ina sayan abubuwa na mafi akasari daga kasuwa nake sayan su. Ba wai haka kawai a cikin unguwa ba saboda ya fi araha sannan kuma zan samu ainihin abin da nake so.